To mutum dan ya fara kai shekara ashirin, girma ya fara zuwa kenan. Ya kamata a cire yaranta. Yanzu a zauna a sa kai guri guda, mutum ya fara tunanin to ya yake son ya yi satin, ya yake son ya zauna, ya yake son rayuwarsa ya kasance yauwa daga wannan shekaran zuwa gaba. Mutum ya fara tunanin aure. Mutum ya fara tunanin aiki, asalin aiki mai kyau. In namiji ne, ya fara tunanin aikin da zai bashi kuɗi wanda zai iya daga wannan shekaru ashirin ɗin zuwa shekara ashirin da biyar, talatin. Ya fara maganan aure. Ya fara maganan gina gida. Ya fara maganan kasuwanci. Ya fara maganan yanda zai yi zauna akansa. Eh, ya daina zama, ya daina depending akan, ya daina sa hankalinsa ko ya daina sa tunaninsa a kan iyayen shi. Ya zama independent. To abunda shawaran da mutane sukeyi kenan in suka fara kai shekara ashirin.

Akwai sana'o'i dayawa wanda mutane suna koya a nan. Ko ni da nake magana ma na koyi sana'a. Lokacin da nake Bauchi, na koyi sanan yankan ƙarfe da kuma aiki da lathe machine. Yauwa, aikin injiniyarin ne. Na koyi wannan sana'an na yi wajen shekaru guda biyar a wannan wajen. Amma maimakon na yi, ah, na yi 'yancin kai na, wato na yi freedom, na tara kuɗi na koma boko. So abun da ake yi shine idan ka koyi aikin, ka yi wajen shekara ɗaya ko biyu, ka yi aiki sai a barka ka ringa yin aiki. Kana sama, kana kawo kuɗi wa kamfanin. Idan ka zo ka bauta wa kamfaninka kamar shekaru uku da shekaru biyun da ka koyi aikin ɗin, to za ka iya ka yi applying ka ce za kana son ka yi freedom. To idan ka yi freedom sai a ba ka kwalin ka. To daga nan kai ba yaron aiki ba kuma ka zama oga. Ogan ka zai ya yi, ya ɗauke ka a matsayin, ah, ɗan aiki. Kana aiki zai ringa biyan ka kuɗin wata. Ko kuma zai ya kai ka wani waje buɗe maka shago ya ce to gashi dai duk abun da ka yi kana recording ga percentage naka. Duk inda kuka shirya dai za ka ringa samun kuɗinka.

Kuɗin makaranta ai wannan responsibility na babanne ai. Yawwa saidai baban zai iya ba iyali saboda shi wajen aikinsa kullum yake tafiya to yawanci zaka ga iyalai ne suke zuwa makaranta da yaran su, su zo su biya kuɗin makaranta yauwa. Amma asalin wanda yake bada kuɗin baban ne. Yanzu ma haka makaranta ya kusan fara, anfa an kusan fara wani session kuma. Zaka ga iyalai zasu ringa kawo yaran su makaranta su zo su musu register. To asalin uba ne yake wannan bada kuɗin makarantan nan. Wasu uban ma sune suke kawo yaran su da kansu. To wannan aikin uba ne sai dai dai a iyalin da mijinta baya nan kusa kwata kwata ko kuma mijin ya, ya rabu da ita, to daga ita sai ɗan ne, to ita ne za ta ringa jagoran kuɗin biyan makaranta na ɗan ta.

To yanda muke kula da wanda muke muke jinya a gida, yanda muke kula da wanda baya da lafiyar da ake mata jinya, ko ana mai jinya a gida. Sun haɗa da aa mu ringa duba su lokacin da za su ci abinci, mu sa mu basu abinci, mu basu magani, mu mu kula cewa sun sha maganinsu a kan daidai lokacin da ya kamata su sha, su ci abinci ko da basu majin marmarin abinci amma zamu sa su dole su ci abinci su ɗan ci abinci. Kuma zamu ringa tambayan su wani irin abinci suke marmarin ci. Saboda idan mutum baya da lafiya akwai irin abincin da zai ringa marmarin ci. So idan suka gyamana sai muyi ƙoƙari mu sama musu irin wannan abincin. In suka ci sai mu basu magani. To in lokacin wanka yayi, zamu ɗuma masu ruwa suyi wanka. To da haka muke kula da masu aa wanda muke musu jinya a gida.

Ni in miya yana da sanyi bani ma iya ci ko miyan da yake da yake mun daɗi yake mun marmarin ci ne, in yana da sanyi bani iya ci sai an duma. Saboda haka ne na fi son miya mai zafi. Na fi son miya da zafi zafinta. Tuwo kuma ya ɗan yi sanyi amma miya ya zaman to yana da zafi sosai.

A yanda muke sanin wanda zamu amince da shi a wani al'amari shine daga, daga halinsa, daga halayensa. Mun san yanda yake, mun san yanda halinsa yake a cikin al'umma. In mai gaskiya ne, in, ah, mai riƙe amana ne mun sani. In mara gaskiya ne maci amana mun sani yauwa. In baya da mutunci ba ma abun da zai iya sa mu, muce ya riƙe mana, ah, mu amince da shi don ya yi wani, ah, al'amari, ya zamanto mana shine zai, zai riƙe mana wani babban matsayi a al'umma. Sai mun tabbatar cewa yana da gaskiya, yana riƙe amana kuma yana da mutunci.